Eh, nakan kunna ƙarawrawar waya ta domin ta tashe ni akan wasu abubuwan koda idan na kwanta na gaji. I, ita kuma ƙarawrawan nan ta waya application app ce. Saboda haka nakan kunna.